Ku bamu labarin al'adar raba nama a lokacin babbar Sallah a unguwarku. Eh, abin da yake faruwa shine duk lokacin da babbar Sallah ta zo ana yin layya, a yanka dabbobi, shanu, raguna, tumaki da awaki. Za a raba ma maƙwabta da 'yan uwa da abokan arziki wannan naman.

Ta kama ku sosai, yaya kuke hutawa? Idan gajiya ta kama mu sosai kamar dai ni yanzu, idan gajiya ta kama ni hanyoyin da nike bi in huta shi ne inje inyi bacci, zan samu in sha shayi mai ɗan zafi haka, da lipton, da citta, da sauran kayan wanda yafi sa shayi yayi zafi ya ɗanyi zafi sosai. Sai in inje in sha shi sannan, in inje in samu guri in kwanta in huta sannan a yi min tausa. Wannan sune hanyoyin da muke bi wajen hutawa idan mun gaji.

Gaya mana game da mutanen da kuka gama wani aiki tare. Wato, akwai wani aiki da muka gama a tare, ahhh, munyi aikin mai tare da mutum huɗu. Wannan aikin, aikin gida ne, da ni da ƙanina da ƙanina da ƙawana. Munyi wannan aikin cikin ƙoshin, ƙoshin lafiya. Mun gama cikin, a'a cikin tsari ba tare da an samu damuwa ko wata matsala ba. Alhamdulillah.

Ku ba mu labarin ma'aikatan gefen hanya kamar masu gyaran mota da tayoyi a unguwarku. Gwarai da gaske akwai masu gyaran mota da tayyoyi wato wanda indan taya ta fashe ko ta samu matsala zasu gyarata da kuma masu gyaran mota, kwarai akwai su. Su na nan suna yin aikinsu dare da rana, safiya da maraice kuma suna yin aikinsu, iya bakin gokarin su suna taimakawa mutane sosai sosai. Wanda motocin su suka samu matsala, da kuma tayoyin motar su suka samu matsala.

Ku gaya mana game da ƙetare ruwa da jirgin ruwa. Wato, game da ƙetare ruwa da jirgin ruwa, shine idan ruwa ya yi yawa sosai, ko kuma ana so za'a je wani guri wanda yake da dole sai an bi ta cikin ruwa, to shine za'a yi amfani da jirgin ruwa domin a ƙetare wannan ruwa. Wato, akwai haɗari sannan kuma akwai abin ban mamaki, abin ban al'ajabi idan mutum yana kan jirgin ruwa zai wuce ƙetaren ruwa. Saboda zaka ga abune mai nauyi da kaya sosai ga sunan za'a bi ta saman ruwa ba tare da ya nutse ba, ya wuce lafiya lau. Sannan kuma abin ban tsoro shine idan aka samu matsala ko wani lokaci mutane za a iya rasa rayuka. To wannan shine abin da ba'a so Allah ya kiya ye.

Na duniya da suke shirye-shirye cikin Hausa, ku faɗa game da sauransu. Akwai ɗaya daga cikinsu wanda suke shirye-shirye na Hausa. Akwai BBC Hausa wanda suna yin shirin su da Hausa, kuma akwai DW wanda su ma ƙwarai da gaske suna yin shirin su da harshen Hausa. Kuma ana amfana da wannan shirye-shiryen nasu. Sannan akwai gidan rediyon jihar Katsina da na Kaduna da na Zamfara da sauransu. Dai dukansu suna shirye-shiryen su a harshen Hausa kuma Alhamdulillah ana wannan din su sosai. Ana fahimta kuma muna sauraron su sosai sosai.

Ku gaya mana game da tudun da kuka gani ko kuka hau. Akwai wasu tudu da muka nidai da na gani kuma da na hau. Na farko yana a nan a jahar Katsina cikin garinmu bayan gari. Babban tudu ne wanda yake da.

Ku gaya mana, ku gaya mana yadda kuke kwana ranar hutu. Eh, ranar hutu muna tashi daga wajen aiki da wuri, sannan kuma in mun tashi muna tafiya gida. Kuma mun ji zamu haɗu da iyali da yara da abokai da sauran ƴan uwa da abokan aski. Su wannan shine yadda muke kwana ranar hutu. Muna kwana cikin ƴan uwa da dangi.

Wanda muke yin hausa da su, sune mutanen unguwa da 'yan gida, da mutanen gari wanda suke jin hausa. Sannan kuma idan an fita waje ana tattauna yaren Turanci kamar a makaranta haka ko wajen aiki. Wannan shine. Sannan kuma akwai yare wanda ake yi na kasuwa. Shi ma wannan yaren daban yake. Wannan dai su ne yarukan da aka fi amfani da su. Hausa ana yin ta ne cikin mutanen gida da iyali da abokai na cikin unguwa. Sannan yaren Turanci kuwa ana yin shi ne a makaranta da wurin aiki, da sauran wuraren wanda suke buƙatar yaren Turanci. Sauran yare na kasuwanci kuma ana shi a kasuwa.

Akwai dariya kuma, eh, shine, masu gudu a tsakanin abokai ne, kaman labarin bauduruwa ko aure, ko labarin rayuwar da akayi can baya ta yarinta. Wannan yana iya rashin abun da yake samun dariya ƙwarai da gaske. Ehn kuma akwai labarin masu degree shima yana sa mun cikin dariya.

Ah wace rawa shan ruwa ke takawa a yini ku? Wato ni dai tsakanin da Allah shan ruwa yana taka muhimmiyar rawa a yini na a rayuwa ta sosai. Saboda yanzu haka ma ga ruwa nan guda biyu kusa da ni, ina sha. Saboda haka a rana zan iya shan ruwa kamar guda bakwai idan ta kama saboda ruwa yanada matuƙar mahimmaci yana taimakawa rayuwa musamman in anayin rana da zafi, ruwa yana taimakawa jiki, yana taimakawa ƙoda da sauran su. Ruwa yana da matuƙar muhimmanci, shan ruwa, a riƙa shan ruwa.

A ganin ku, mutane suna sauyawa yayin da suke tsufa? Ƙwarai da gaske mutane suna canzawa sosai a lokacin da suke tsufa. Misali, in mutum ya fara tsufa, wuyan shi zai fara ɗan tawaiwayewa haka. Ko fatar jikin shi za ta fara ɗan koɗewa, ta ɗan fara tauyewa haka da sauransu. Sannan gashin jikin ma ba zai yi fari. Gashin kan shi dana gemun shi, gashin shi zai fari. Sannan zai ɗan fara dudduƙawa haka dai. So dayawa gaskiya haka tsufa take zo masu. Sannan maganar su ma tana sauya, ganin su yana sauya dayawa.

Sana ne alamomi wayanda mutumin yake da ransu ta hanyar maganar shi da sauransu. Misali idan mutum yana kano akwai hausar da yan kano sukeda. Misali dan kano zaice ahe dan katsina zaice ashe.

Yanzu zan fada maka dangane da adashi. Toshi adashi wata hanya ce da ake bi a tara kudi. Misali za a zo mutum goma za su haɗa kudi, za'a ce duk sati kowa zai bada dubu goma. In aka hada dubu goma, goma na sati in mutum goma ne, kaga akwai naira dubu ɗari kenan a sati sai a bawa wani. Wani satin ma a kara hada dubu goma goma sa a bawa wani akwai kuma wanda ake na kullun kullun kullun zaka ajiye naira kaza.

A abin da, tare da abin da ba'a zata ba ya faru. Akwai abubuwa da yawa wanda ba'a zace su ba kuma suka zo suka faru, kuma wannan faruwar tasu wani lokacin za ta zama farin ciki, wani lokacin za ta zama baƙin ciki saboda duk abin da ba a shirya mawa ba in har abun ba na so bane ba, idan ya faru, to gaskiya ana shiga cikin wani hali, idan kuma na so ne ana yin farin ciki ƙwarai da gaske.

Waɗanna wasanni kuke tin ƙuruciya? Eh, ɗaya daga cikin wasukan da ake tin ƙuruciya gaskiya ƙwallo ne, akwai kuma wasan da ake ce ma langa. Akwai yar fadi wanda mata sukeyi sannan ana yin ta ne a kofar gida kuma ana yinta ne kamar da yammaci wanda suke cin nasara sune wanda suka fi iya wa da karfi.

Yaya ranarku take bambanta lokacin damina da lokacin rani? Akwai banbancin rana sosai, tsakanin lokacin damina da kuma rani. Wato lokacin damina lokacin ne wanda ake zafi sosai. Aman inda an yi zafin rana su za a kuma da gaban ruwa ya biyo baya. Shi kuma lokacin rani za a ga zallan rana ce ake da zafi. To wannan shine bambancin.

Shayi mai zafi da madara. Ku faɗa al'adar gidanku, ko ta wurin mai shayi. Wato ina buƙatar shayi mai zafi da madara. A gida kuma wanda muke sha a gida al'adar gidanmu, shine in sha shayi babu madara. Shine abun da ake yi a gida.

Yadda ruwan sama yake a yankin mu shine maganar gaskiya ana yin ruwa kwana biyunnan sosai tunda dama august muke kuma lokacin damina ne yanzu anayin ruwa sosai aa kamar jiya anyi ruwa tun bayan La'asar aka fara ruwa har zuwa bayan isha'i har made da daddare gaskiya ba a ɗauke ruwan ba. An daɗe ana ruwa.

Yadda ake, yadda ake amfani da waɗannan la-lafuzzan shine Malam, Malam shine wanda yake koyarwa a makarantar islamiyya ko boko. Alhaji kuma wani mai kuɗi ne a taji ko kuma wanda ya je aikin hajji-hajjiya. Ita ma haka dai dai take da Alhaji, shi kuma baba mahaifi kenan ko kuma ƙanin mahaifi ko kaka. Ita ma inna dai dai take da yanayin baba. Wannan shine amfanin wannan laƙabba.

Mutumin kirki, mutumin kirki gaskiya shi ne wanda ya damu da damuwa mutane, yake shiga cikin al'amara ya taimaka ma marasa karfi da sauransu, sannan kuma shine wanda yake kiyaye dokokin Ubangiji, sannan babu ruwan shi da gulma da su gududi da sauran abubuwan da basu dace ba.

Yadda muke ajiye hotunan mu shine muna amfani da idan a na'urori ne muna amfani da waya mu ɗora su a kan gizo-gizo, yanar gizo-gizo mu adana su a kai. In kuma a fili ne muna, in a fili muna samun guri wanda yake mai inda ba wannan mu ajiye sa a nan.

Ajiye kuɗi da kuma yin shagali da kuɗi gaskiya ana daidaitasu ne saboda yanayin rayuwa. Akwai yanayin da zai zo a yi shagali, akwai kuma yanayin da zai zo dole a yi ajiye kuɗi. Yanayin da zai zo a yi shagali shine yanayin da idan an samu kuɗi ko wani biki, ɗaurin aure ko sallah ko suna ko wani abu, lokacin kuma da ya kamata a ajiye kuɗi, shine lokacin da ake da wadatansu.

Lawarin koyon sana'a, lawarin koyon sana'a wurin wani gwani har zuwa bincike. Akwai wani bawan Allah da muka tare dashi tun 2020. Na koyi kasuwa da wajenshi, na koyi sana'ar yadda ake yin kirifto da sauran sanna'oin na yanar gizo kuma har yanzu muja tare da shi zuwa yanzu muna na sami 'yancin kai na dan ina da 'yan kwaya da ina.

Kamar dai game da koko. Koko wani abu ne wanda ake yin shi da dawa ko gero, wanda ana yin shine da dawa da gero. In an markaɗo, sai a dafa ruwan zafi, a samu gasara sai a sa. Wannan shine yadda ake haɗa koko, kuma ana shan shine da safe. Kuma ana yin shine da gasara. Da wannan garin.

Labarin dottawan unguwa da yadda suke kula da lafiyar su. Akwai dottawa gaskiya, amman matsalar su tsegumi da sa ido. Sunanan cikin unguwa, sun sufa sun zazzauna. Suna kula da lafiyar su ne ta hanyar cin abincin da suka saba ci tun can baya tun suna ma kuruciya. Sannan kuma suna ɗan zuwa su ɗan yawata gona da zumunci.

Ku faɗi kayan abinci tare da awansu. E, kamar shinkafa haka, gero, dawa, masara da sauransu. Su ne wannan kayan abinci. Sannan in aka dafa kamar tiya ɗaya, awo zai iya isar mutum biyu zuwa biyar haka. Sannan kuma zai iya isasu daga safe zuwa yamma. Mutum biyu zuwa biyar.

Gyaɗa da man gyaɗa, ku faɗa game da amfaninsu a girkin gidanku. Wato gyada da man gyada suna taimakawa sosai wajen ganin cewa abinci ya gyaru, yayi daɗi kuma ya yi muku tayin da in aka ci, za ayi ta shan ruwa ba tare da an gaji ba. Kuma a wannan.

Amfanin da yake cikin zama a cikin unguwa yana taimakawa sosai. Saboda a idan wani abu ya faru a unguwa, za ka, za ka gani sannan za ka kiyaye. Za ka tsal lakar da yara daga kwata ko cikin ko ruwa ko wani abu dai mai kama da haka da sauransu. Zaka rika taimakawa yara yan cikin unguwa kada abu ya zo ya faru da su sosai sosai. To wannan shine ɗaya daga ciki.

Ku bayyana mana rawar da aka fi sani a yankin ku. Mu'anen yankin Katsina rawar da aka fiyi ita ce Tambola. Sunan rawar Tambola, rawar 'yan Katsina ana tafiya, ana juyawa da baya. Tabbas wannan ita ce rawar da aka fiyi anan yankin namu na Katsina musamman a bukukuwa, na suna ko na al'ada ko na biki.

Kirari da yabo da ake ma mutane yana da alaƙa ne da ƙila idan suna da kuɗi ko hali ko kuma masu mulki ne. Misali za zu za a yi ma mutum kirari da yabo. Ana yabon shi, ana kirarin iyayen shi, ana cewa ɗan wanen jikan wane kaza kaza. Irin wannan kiraye kiraye. Sannan kuma shi yana jin daɗi ƙwarai da gaske yana jin kamar mene ne wasu ma har tsima suke yi.

Ku bayyana, muna yanda abinci da kuke so yake. To ina son abinci ya kasance shinkafa jollof da manja da wake tasha kayan miya da sauransu, da kuma nama a gefe. Zakaga tana kamshi mai daɗi aka zuba mata rico da abubuwa malam akwai daɗi. Da akwai wasu kwayaye da aka zuba. Wannan shi ne kala abincin da nafiso da ɗanɗanon shi.

Me zaku dauka idan dole ne ku bar gida da sauri? Abin da nake dauka da sauri idan zan bar gida shine wayata. Ita ce abin da nake saurin ɗauka da kuma littattafaina sune. Wannan sune abubuwan da nake yawan ɗauka da sauri, kuma ina ɗauka shine saboda yana da matukar muhimmanci a waje na. Amma zan bar sauran kayayyaki na da sauransu.